Ina kake ajiye makullan ka? Eh, to inta nake ajiye makulla na a waje inda yara ba su iya taɓawa ba, kaman kan kabo ko cikin duwawa, ko kuma inda da yara ba su taɓa ba kaman inda hannun yara bazai kai ba gaskiya.

Wani irin kiɗa nake son ji, eh to kiɗan da nake son ji nafi son, nafi son Ingausa gaskiya. Ingausa yafi ban sha'awa kaman wanda dai kiɗa dai wanda bai da ƙara sosai gaskiya. Irin normal kiɗa dai gaskiya haka.

Kana miƙe jiki da safe? Eh gaskiya ina miƙa jiki da safe saboda inji, inji, inji, inji daɗin jiki na sannan kuma ban so jikina yayi kasala sosai. So ina miƙa jiki da safe saboda inji daɗin jiki na gaskiya kama exercise kenan ko?

Wani irin kyauta na ke son bayarwa? Eee to ina so in ba da kyauta kamar me me kyau haka. Saboda wanda zan bama wa bazai rena ba kuma bazaice ya mashi kaɗanba gaskiya. Ina so in ba da kyauta mai kyau sosai saboda wanda zan bama wa ya san cewa eh yana da matunci ko ta na da matunci a awajena.